Eh muna rubutawa, muna rubuta abubuwan da muka kashe wato daily transaction wato abubuwan da ake kashewa a kullum sannan a tattale su a wata a gana wa ne.

Ina duba daftarin kuɗi a kullum. Wannan yana daga cikin ƙa'idamun na aiki. Duba daftarin kuɗi yadda ya shiga da kuma yadda ya fita don a san menene za'a yi kuma a gaba.

Dafa ƙwai, na fi son a soya shi. Na fi son a soya mini ƙwai na ci, ba kasafai na fi cika damuwa da dafuwan sa ba, da dafawa ba. Na fi son a soya mini ƙwai na ci.

Ina yin harsashen lokacin bacci, ina yin harsashen lokacin bacci. A galibin lokaci nakan kwanta bacci misalin karfe goma na dare na tashi karfe shida.